Yaya kuke magana da ƙaramin yaro daban da yadda kuke magana da babba? Yaro ƙarami ana masa magana ne cikin siyasa, cikin ilimi, cikin koyarwa, sabida ba kamar babba ba wanda za ka yi masa magana wanda ya mallaki hankalin kansa.

Yaya kuke sauraron waƙa? Ina sauraron waƙa ne a lokacin da nake cikin nishaɗi ko nake son nishaɗi. Sauro, sauraro waƙa kuma wani lokaci ma ba iya sauraro ba. Ina rera waƙoƙin ma sosai. Ina kuma sauraron waƙoƙin Hausa ne.

Kugaya mana gameda gambu. Ya tabbas dambu abinci ne na gargajiya a ƙasar Hausa wacce ake ci. Ana dambu kala kala. Ana yin dambu da shinkafa, dambun garin masara wanda ana amfani da ita domin abincin na gargajiya a ci.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Ƙwarai kuwa ina son ɗakina yayi haske. Shi sa na sa fitilu sosai saboda ina son haske. Ina son haske sosai a ɗakina. Na sa fitilu sosai. Akalla fitila zasu kai fitilu ashir.

Ku gaya mana game da ganyayye, ganyayyen da ake amfani da su wajen magani. Litafas, ganyayyaki sosai ana amfani da su wurin magani. Kaman, ganyen mangwaro ana amfani da shi wurin maganin basir. Ganyen gwaiba ma haka, shi ma.

Yaya cin abincin ku ya canza daga nan daga? Ingaskiya cin abinci ya canza gaskiya sosai sabida yanzu ina cin abinci sosai fiye da yadda nake ci a da. An san menene ya faru ba sabida ko da ina yawan ƙwallone yanzu?

Yaya kuke kiyaye kalmomin sirrinku? Tabbas kalmomin sirri kalmomi ne wanda ya kamata a kiyaye sosai yanda wani ba zai gani ba. To ina kiyaye su ina ɓoye su sosai bana yadda wani ya gani kuma bana ajiye su inda wani zai samu daman da zai gani.

Yaya kuke ajiye tunanin tafiye-tafiye? Gaskiya, inda nake ajiye tunanin tafiye-tafiye shine duk lokacin da zan yi tafiya ko tafiya ta taso, nakan shirya ne kuma na tafi a ta hanyar mafi dacewa. Idan kusa-kusa ne, zan hau mashin. Idan nesa ne, zan hau mota. In nesa sosai ne zan hau jirgi.

Me kuka iya yi yanzu da ba ku iya yi ba shekara goma da ta wuce eh tabas, yanzu abubuwa da yawa ko, lokacin mana, yanzu muna ɗaukan ɗawainiya sosai, amma da shekaru baya can bama iya ɗauka ɗawainiya sabida muna yara ne sosai.

Ku gaya mana labarin iyali da ake yawan bayarwa baga farko zuwa karshe eh tabbas iyali idan ka ajiye iyali so dakwai farinciki sosai zama da iyali sosai musamman Allah ya baku rakuwan yara kuna zaune lafiya akwai farinciki sosai.

Akwai abincin da bakwa so me yasa, eh abincin da bana so gaskiya shine, abun da bana so shine tuwo miyan kuka bana son shi sosai. Dalilin da yasa kuma bana son shi shine lokacin muna yara bama son cin sa an sa mana tsanai yar sa shi ya sha.

Ku bayyana kasuwar da kuke yawan zuwa. Kasuwar da nake zuwa ita ce babbar kasuwa wacce muke zuwa kasuwar cikin gari ita muke zuwa muyi siyayya. Duka wani abun da muke so muna samun shi a nan. Shiyasa nake yawan zuwa kasuwa cikin gari babban kasuwa central market.

Yaya aikin gida yake rabuwa a iyalin ku? Tabbas aikin gida a rabe yake saboda iyalai za su yi girki, za su yi wanki da wanke wanke da sharan gida da sauran su. Kai kuma za ka fita ka nemo abin da za a ci.

Ku bayyana fim ɗin da kuka kalla sau da yawa. Na fim ɗin da na kalla sau da yawa shine fim ɗin labari na. Na kalle shi sosai sosai don episode finne season finne yana da yawa sosai kuma na kalle shi.

Ku gaya mana game da doguwar gaisuwa da ake yi a nan. Eh tabbas gami da doguwar gaisuwa da ake yi a nan. Shine gaisuwan da idan an waye gari zaka zo ka samu mutum in ka same shi cikin koshin lafiya. Zaka gaishe da shi ina kwana ina gajiya an tashi lafiya, yaya kwanan yara ya kwanan iyalanka.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Kwarai kuwa ina da sa hannu a saƙonninmu sosai saboda ina daga cikin manya manya masu saka hannu a saƙonni a wajen aiki wanda duk lokaci da sa hannunmu aiki yake tafiya. Tabbas ina da sa hannu a saƙonninmu.

Ku gaya mana gameda shagon gyaran waya. Tabbas shagon gyaran waya, shago ne wanda mutane da yawa sukan ziyartar shi. Kuma kowa ya kai nasu wayan, kuma kowace waya da nata matsalar. Wani ta ci markis, wani fawa, wani, wani gurin caji, wani gashin nan dai.

Me kuke dafawa idan baƙi suka zo? Eh, idan baƙi suka zo, akan dafa masu abinci mai daɗi, da romo da nama wanda na girmama baƙi dai, ko kuma akan tambayi baƙon me yake buƙata, yake marmarin ci, sai a nemo masa shi.

Ku gaya mana game da sana'a ko abin da kuke so kuyi. Eh, akwai sana'a ta yanzu aikin gomnati nake yi, sannan kuma abun da nake so nayi akan kasuwan ci nake so naga nayi to amma ina sa rai ne inga nayi.

Ku gaya mana game da burin da bai cika ba tukuna. Eh, burin da bai cika ba shine ka samu kuɗi, ka gina gida, ka ƙara aure, ka kula da iyalinka sosai. Shi ne wannan babban burin.

Waɗanne apps kake amfani da su sau dayawa. Apps ɗin da nake amfani da su sau da yawa shine WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok da mobile app na kuɗi. Su ne nake yawan amfani da su sau da yawa. A.

Ku ba mu labarin sayan kaya daga masu sayarwa na intanet. Gaskiya idan baka iya siyayya a kaya a internet ba, to zaka kasance cikin da ka sani zaka dinga siyan abubuwan da ranka zai dinga baci. Sosai mutum yana da ilimi sosai kuma ya saba sannan zai ringa siya daga intanet.

Ku gaya mana gami da aike saƙon murya. Gaskiya aika saƙon murya abu ne wanda yana da daɗi sosai kai bas saboda ba sai ka sa waya ba. Ka sa kati ka ƙone kira wayanka ka tafi wani wayanka don ka kira waya ba. Ko ta WhatsApp ma idan ka tura sakon murya ma yayi.

Koyi na ranar da kuke yin aiki mai yawa. Gaskiya ran da nake yin aiki mai yawa shine ranar Litinin, ran Monday idan ka tafi wajen aiki za kayi ayuka da yawa sabida, ranan ne ake komawa aiki. Za ka tarar da ayyuka sosai da yawa, wanda nake yi sosai. Shi ya sa ake aiki dayawa ran monday.

Ku bayyana ƙaramin garin da kuka sani sosai. Gaskiya ƙaramin garin da na sani sosai shi ne garin Zariya. Gari ne dan ƙarami amma na san shi sosai dan na yi tafiye-tafiye a garin, na zauna sosai, na yi karatu a garin, na kasance kamar dan garin.

Ku gaya mana gami da rini da yadda ake yi. Gaskiya rini wani abu ne wanda idan kasa kayayyakin ka, kana son a canza musu kala, ko sun tsufa ko kuma ka ki son canza kala. Za ka kai wa masu rini za su canza ma shi. Za su yi maka rini. Yana da kyau sosai.

Wacce manhaja kuke amfani da ita sosai? Kuma me yasa? Manhajan da muke amfani da ita sosai shine Telegram. Dalili kuwa saboda duk kusan komai ya koma manhajar waya, da abinda zaka yi yanzu ya kusan komawa waya. Shiyasa sai yanzu kowa zaka ganshi, yara da manya kowa yana amfani da waya.

Kana sa turare kullum? Kwarai kuwa ina sa turare kullum. Eh ni mutum ne mai son turare. Amma haka nake da turaruka kala kala. Ina sa turare kullum kafin in fita. Inna ga dama ina sa turare in zan kwanta ina sa turare ni mutum ne mai son turare.

Ku gaya mana yadda kuka koyi abin da baku iya ba a farko. Tabbas, inda na koya abin da ban iya ba a farko ba shi ne yanda na koya aikin bulamba. Da ban iya shi ba amma kuma sanda na ce zan koya. Yau da gobe ya wuce wasa ina ta zuwa ina ta yi ina ta yi ga shi har na iya.

Me kuke yi da abincin da ya rage? Eh, abincin da ya rage muna ajiye shi da safe. Muɗuma-ma shi sannan mu sake ci. Ba ma zubar ba, sai dai idan lalacewa ya yi kafin wayewan garin. Ko ba za mu ci ba muna ba da kyautarsa. Wasu su ɗauma-ma ko mu ɗauma-ma muba wasu su ci.

Wa yake dafa abinci a gidan ku? Sai mu wundi jeki dafa abinci kam, mata ta ce. Ita take dafa man abinci nake ci. Kuma ta iya girki, dasa abincin ta ina jin daɗi sosai. Sai dai kafin inyi aure mahaifiyata take dafawa mu ke ci.